Kana iya anfani da kwamfuta? Eh zan iya ce muku eh zan iya ce muku a'a saboda wayar dake hannu na itama kwamfutace kuma ina sarrafata tayanda ma wasu bazasu iya ba don haka zan iya cewa ina amfani da kwamfuta. Amma kwamfuta irin su laptop, desktop gaskiya ban san wasu abubuwa a cikinsu, akansu sosai ba. Ban san software da hardware nasu ba. Amma ina tinanin cewa nan bada jimawa ba ni ma zan koya duk wani da ake amfani da shi a cikin kwamfuta.

Bas, kana iya ɗinka tufaa-tufafi? Ni ba tela ba ne gaskiya, amma yayyina teloli ne. Su su kan ɗinka amma ni ba na iya ɗinka tufafi. Saboda ni da ab-da na girma, da kafin na girma, sana'an kafinta aka saka ni su kuwa an sa su a cikin sana'an tela. Shiyasa ni bana iya ɗinka tufafi. Amma yayyena su kan iya ɗinkawa.

Kana son abinci mai yaji? Eh, da dai. Da ina son abinci mai yaji, amma yanzu bani buƙatar abinci mai yaji saboda ina da ciwon ulcer. Shi kuma ulcer abune wanda baya shiri da yaji. Shiyasa daga nan na dakata da cin yaji saboda ina tsoron tashinsa a kowane irin lokaci.